Eh ina zuwa gidan fim, kallon fim ba ina zuwa. Inkaje ana samana Hausa fim, Indiya fim, Amerika fim, umm, gashin nan dai haka dai Igbo fim, gashin nan dai ana samana fina-finai masu yawa ma. Ina kallon fim sosai, ina zuwa gidan kallon fim saboda in naje gidan kallon fim yana bani nishaɗi. A wajan kallon fim nakan ji daɗi, a wajan kallon fim nakan samu natsuwa, a wajan kallon fim nakan samu duk abinda ma nake so. Saboda kallon fim yana, yana wannan, yana ƙara, yana ƙara kaifin ƙwaƙwalwa. Zaka samu ilimi kala-kala a cikin, a gurin, a cikin kallon fim da kake yi. Inde kana kallon fim zaka ɗau darasi da yawa. Eh, zaka koyi yadda ake taimako a cikin kallon fim. Za ka koyi, za ka koyi rayuwa kala-kala ne a cikin kallon fim. Inde kana kallon fim gaskiya za ka koyi abubuwa da yawa. Sabida a kallon fim zaka iya koyar gini, a kallon fim zaka iya koyar karatu, a kallon fim zaka ɗau darasi. A kallon fim zaka ɗau yadda darasin yadda ake zama da mutane a kallon fim zaka ɗau darasin yadda ake zama da matarka ta aure. A kallon fim zaka ɗau darasin da yadda ake zama da iyayenka a kallon fim zaka ɗau darasussuka dai kala-kala da yawa masu matuƙar muhimmanci. Saboda kallon fim yana da matuƙar muhimmanci kala-kala amma ba kowane fim ba. Fina-finai dai wanda zasu buɗama ƙwaƙwalwarka.

Ai ba hanun da na fi amfani da shi sabi da hannun dama na. Amma dai na fi amfani da hannun dama. Kowane hannun ma ina amfani da shi. Ina amfani da hannun hagu, ina amfani da hannun dama. Hannun dama na ina amfani da shi kamar ɓangaren cin abinci, ɗaukar abu mai nauyi, yauwa, yin rubutu idan na je makaranta. Sannan sai idan wani yai mun laifi zan mare shi da, da hannun dama nake ma- gaskiya. Saboda hannun dama in dai kana amfani da shi ta kowane ɓangare, zaka fi jin daɗin aiki da shi. Amma gaskiya hannun hagu ƙaga wannan sai na je ban ɗaki nake amfani da shi. Shi ne kamar wajen wankin toilet, tsarki, wajen fitsari, yauwa. To haka dai nake amfani da hannun hagu ɗina bana, shi kuma hannun dama kaga da shi nake cin abinci. Da shi nake cin abinci sosai. Wallahi tallahi. Hannun dama na da shi nake cin abinci saboda hannun dama na yana da matuƙar muhimmanci a guri na. Eh, na fi amfani da hannun dama gaskiya. Saboda hannun dama yafi kowane hannu amfani. Eh, hannun dama ko, ko ma'aikata da shi suke riƙe bindiga saboda sun fi jin daɗin riƙonta da shi. Shi sa na ce maka hannun dama na ya fi min amfani gaskiya.

Dukkansu, ba wanda bana cin abinci da shi. Nakan ci abinci da cokali, nakan ci abinci da hannu. Amma gaskiya, na fi cin abinci da cokali. Na fi cin abinci da cokali. Cia sabida cin abinci da cokali yana da matuƙar muhimmanci kuma ina jin daɗin cin abinci da shi indai na zo cin abinci da cokali, ina jin daɗin cin abinci da wannan cokali. Gaskiya ban fiye ci da hannu ba saboda in ka ga, in ka ci da hannu, dole sai ka je ka wanke hanunka. Sannan ka zo ka wanke bakinka da sauransa dai. Sanan shi kuma idan da cokali za ka ci, da ka ci, in kana ci da cokali, ka ga da ka gama ci, kawai za ka je wajen shan ruwa. Idan ka sha ruwa, kawai za ka kuskure bakinka, kawai ka zubar da ruwan shi ke nan. Kaga wannan ba sai ka wanke hanunka ba ka sha wahala ba. Shi yasa gaskiya, na fi ci da cokali. Saboda ci da cokali yana da, yana da daɗi sosai.